Ina ajiye makullanmu a wajaje kaman saman dushi, saman zinc, saman kan mota, ƙarƙashin dutse, ka gane,

Ina sa tualare amma ba kullum ba saboda wasu lokaci gadon na damu na. Baba yana sa ni ciwo ba amma ƙwarin yana ɗumin ya wa amma ɗan wasu lokaci dai ina sawa. Wasu lokacin banda kuɗi babba ma iya siya ballai a cikin zansa.